Ni na fi son dafa ƙwai na yanda zai yi laushi amma kuma ya yi ƙarfi. So ina dinga dafa yanda zai yi, eh, dade a wuta domin in kana ci baya faffashewa ko kuma ya warware da kanshi. An ce wai ana iya dafa shi ma minti biyu ko uku amma ni ina bari nawa ya dafu har kusan mintoti goma ko ashirin. A, domin haka bana cika son wani abu da yake nan ruwa-ruwa ko kuma in ka zo ka dafa sai ka gan yana wani jigila jigila. To domin haka bana cika son in dafa ƙwai na ma mintoti kaɗan. Ina dinga sa shi ya nuna liɓis, ya nan yi ƙarfi sosai. Hake, haka nake so in dafa ƙwai na. Kuma akwai wani shago da nake so ina siya ƙwansu. Ƙwai ɗin na da manya-manya. Wasu lokaci ma in ka siya za ka iya yin sa'a ka samu ƙwai york na ciki ɗin za ka gani guda biyu haka har uku in ba ka ci, in ka ci sa'a. So ni kullum inda nake so ina je ina siya ƙwai nake nan. Kuma ƙwansu ɗin za ka gan an, an, an, an, an haifa ƙwai ɗin ke nan. In ma ka siya wani lokaci sai ya zo maka da zafi-zafin shi. In ka siya haka sai ka daffa shi. In ka dafa sai ka gan da zai ji da, ya yi daɗi. Kuma hakan yana gina jiki, eh, musamman ma yara na. Ina dinga, eh, yi dafa shi da ƙarfi haka ma yara na. Amma kuma ma ɗan bebi na ina ɗan dinga dafa in ya yi ƙarfi. To domin wasu lokaci in kana ci mai ƙarfin baya wucewa da sauƙi. So ina dafa hakan mai ƙarfin sai in sake in niƙa shi, in haɗa mata a cikin kamunta in ta sha ko kokunta in ta sha sai ya yi mata daɗi kuma tana son shi sosai. Sannan yana gina mata jiki yanda ya kamata. Ko manya-manyan yara na ma in na ba su ina ganin amfanin ƙwai a jikinsu. Dafa ƙwai kuma baya, ba shi da wuya. Kuma ko a cikin kettle in ka sa shi ma zai dafu maka. Ko ka sa a cikin ruwan hita ma za ka gan zai dafu. Ba sai da tukunya ba za ka iya dafa ƙwai a ko'inan da ka same kanka. Kuma indai akwai ruwan zafi shi ke nan. Da ruwa tsall za ka iya dafa ƙwai sai ka ci da ɗan yaji ka ji ya maka daɗi. Ai ba halin da ba za a iya yi da ƙwai ba. Ƙwai kam yana da kyau, yana da gina jiki. Kuma in ma ina so in je in gan dangi na ko maƙwabta na ko kuma, eh, 'yan cocin mu haka nake so ina kai musu ƙwai sai in na ba su sai su ji daɗi. To ka san yadda duniya yanzu ya zama ba kome ba ne especially na ci da za ka ba ma mutum. Domin haka in ka ba mutum ƙwai ya ji daɗi da shike. Zai, ya je ya dafa ko ya soya tukuna ya ci ba wai in ka ba shi zai biya ci ba. Kar gobe a ce ka sa ma mutum wani abun da bai kamata a cikin abincin ci ba. So ƙwai kam yana da, yana da kyau kana dinga ka ba da shi in kana so ka kai ma mutum wani abun da zai ci kawai da zai taimaka ma gina jiki. Ko, eh, za ka je ka yi gaisuwa a asibiti haka wasu lokaci masu mara lafiya ba sa cika cin abubuwa kamar su naman shanu ko naman rago ko naman akuya ko namomi dai daban-daban. Ana dinga, eh, ba da izini wai a dinga cin ƙwai da, ƙwai da su madara. Su ne sun fi taimaka a gina jiki gashi cin su ba shi da wuya. So domin haka ko za ka je gaisuwa ma masu mara lafiya ma za ka iya kai ƙwai. Kuma in ka kai ƙwai za ka gan abun zai yi kyau. Kuma in sun ci yana gyara jiki, yana gina jiki kuma zai taimake su da warkaswa. Ko, ko yara ƙananu ma za ka iya ba su ƙwai su ci. In sun ci, maimakon nama da zai musu yin haɗiyewa in ka ba su ƙwai za su iya ci sannan ya taimake su su yi girma a yanda ya kamata.

An ce in yi magana a kan ina kike cin abinci a wurin aiki. A wurin aiki akwai wani kantin da ake saida abinci, bai yi nisa sosai da wurin da aikina yake ba. So kowane lokaci idan ƙarfe sha biyu ya kai shine ɗan ɗan taka kuma in ɗan riƙe tukunyana ko kwanona, in je in yi abinci, in je in siya abinci, in ci ko kuma wasu lokaci zan je in ci a wurinsu ko kuma in kai nawa kwanon sai a samun a ciki sai in dawo wurin aiki in ci. Suna saida abinci kala kala kuma kowne iri. Akwai shinkafa, akwai tuwo, akwai kuma abincin garuruka daban daban. Duk inda ka fito in dai dai kana nan in ka samu ka zo wurin zaka samu abun da zaka iya ci kaji daɗin shi. Abincin su akwai daɗi kuma akwai kayan marmari daban daban da suke sar. Suna saida su namomi ma daban daban kala kala. Akwai na kare, akwai na alade, akwai na shanu, akwai na rago, akwai na akuya, akwai namomi daban daban. So in ka zo ci abincinka sai ka faɗa wadda kana so. Akwai fatan shanuwa da ake kiran shi ganda. In ma kana son shi ne shikam yana da saukin kuɗi bayi da tsada sosai. Kuma shi zaka iya samu ka ci a saukaken kuɗi. Kuma hakan ɗin yana taimakawa masu ƙaramin kuɗi su ma su samu su ci abinci ko da masu manyan kuɗi su ma sai su zo su ma su samu. Wurin na da girma sosai soya yana riƙe, yana kan riƙe mutane daban daban. Akwai wurin parking ma a waje. So in ka zo da mota za ka ma iya parker a waje ka shiga ka ci abincinka. Akwai security masu duba motoci. Don kar a yi sata kuma ana ƙoƙari ana duba wa mutane abubuwan su domin kar ya zama da matsala sosai. A wurin cin abincin nan aka-- ana samu mutane daban daban. So kowa da ma abun da yake kawo shi wurin cin abincin nan domin mutane da yawa a garin mu suna so suna jan wurin don neman abubuwa daban har da masu neman aiki ma babu ya ka gansu a wurin. Sun zo domin su hadu da irin masu kamfanoni manya manya haka. In sun zo nan sai ka gan ana iya ba su izini su zo su nemi aiki ko kuma har a iya baka aiki ma a wuri a wurin. So irin wurin da ana-- wurin da nake jan ci abinci a wurin aiki na kenan. Kuma wurin yana nan akan hanya. Ba wurin da zaka nema ka ɓata ba ne. In kana son ka ci abinci ko ka fito tafiya ko wuri me nesa, zaka ga wurin baya da wuyan samu wa. Inde ma ka sa a Google Map ne zaka same shi a cikin sauƙaƙe yana kan hanya. Wuri ɗin nan ana kiran shi Kitchen Kitch wani suna haka da da kitchen da aka haɗa tare. To a wannan wurin ne muna ƙoƙari muna cin abinci ko ruwa ma da su, kayan zaƙi su su fresh juice ɗin nan na su kankana ko su abarba duk zaka samu a wurin. Kuma abubuwa masu gina jiki ne ana dunga ce mutane su dunga cin abun da zai gina masu jiki kuma a wurin cin abincin nan ka samu abubuwa daban daban da za su gina maka jiki. Yana da kyau kuma yana da armashi.